Ina fara ne da tsara dukkan ayyukan da nake da su, ko na makaranta ko sun rayuwa. Ina rubuta su domin in ga abin da ke gabana a fili. Bayan haka ina rarraba su gwargwadon muhimmanci da lokacin da ya kamata a kammala su. Ayukan da suka fi muhimmanci ko waɗanda ke da lokaci kusa nake fara yi. Idan kuma yin jadawalin lokacin domin in tabbatar na ware isasshen lokaci ga kowane aiki. Idan na fara aiki ina mai da hankali sosai har sai na kammala shi kafin in koma wani haka wani. Hakan yana taimaka min in guji rikicewa kuma in kammala ayyukan cikin tsari da nasara.

A'a ni bana cije farce. Cije farce yawancin al'ada ce da wasu suke yi idan suna cikin damuwa. Tunani me yawa ko rashin natsuwa ba abu ne mai kyau ba saboda yana iya sa ƙwayoyin cuta shiga jiki, yana lalata siffar farce, yana iya zama al'ada me wahalar dainawa.

A kullum ina ƙoƙarin farkawa da safe da wuri. Yawanci tsakanin ƙarfe 5 da 6 na safe, ina son fara ranata da wuri domin in samu isasshen lokaci na tsara ayyukana. Bayan na tashi, ina yin abin da ya dace kamar ibada da shirye-shirye na rana sannan in fara ayyukana ko na makaranta. Na lura cewa farkawa da wuri yana taimaka mini in kasance cikin natsuwa da tsari kuma yana sa in samu tamar kammala abubuwa da yawa kafin rana ta yi.

A ganina babu wata lamba ta musamman da take kawo albarka, domin albarka daga Allah take. Amma ina son lamba bakwai saboda tana da ma'ana a addini.

A'a ba na rike-riga a aljihu na domin riga ba abu ne ba ne da za a saka a aljihu. Aljihu yawanci ana saka ƙananan abubuwa ne kamar waya, maɓalli ko kuɗi. Riga riga kuma ana sawa ne a jiki ba a aljihu ba. Watakila tambayar wasa ce ko ana son a gwada yadda zan amsa tambaya cikin nishaɗi amma a zahiri ba abu ne mai yiwuwa a riƙe riga a aljihu ba sai dai idan ƙarami yanki ne na zane.

Eh ina son abince mai yaji amma a gwargwado. Ina jin daɗin yaji a abince domin yana ƙara masa ɗanɗano da ƙamshi, musamman idan aka yi shi da kyau ba tare da ya yi yawa ba. Amman ba na son yaji mai tsanani da zai sa a kasa jin daɗin abincin ko ya kawo matsala ga lafiya. A ganina kuma yana da kyau idan an yi shi a daidai gurgudu.

Yawanci ina ajiye hotuna na a cikin galari na wayata, amma ina kuma yin ajiyarsu a cloud ko memory card domin kare su daga gogewa ko rasa su idan wayata samu matsala. Ina ƙoƙarin tsara su ta hanyar rarraba su a folders, kamar na makaranta, na iyali ko na abubuwa musamman. Hakan yana taimaka mini in samu su cikin sauƙi idan ina bukata kuma yana kare muhimman hotuna daga ɓacewa.

Akwai wurare da dama da nake burin ziyarta a rayuwata. Ina sha'awar ziyartar Makka da Madina domin yin ibada da kuma ƙara kuzanci da Allah. Haka kuma ina son ziyartar wasu manyan birane kamar Abuja don ganin cibiyoyin gwamnati da yadda ake tafiyar da mulki. Ina kuma sha'awar ziyartar wuraren tarihi da na shaƙatawa domin in ƙara ilimi da ƙwarewa game da al'adu da rayuwar mutane daban-daban. A ganina, tafiya tana buɗe tunani kuma tana ƙara wa mutum fahimta da gogewa.

Eh ina son kallon faɗo rana sosai. A ganina, faɗo rana wani lokaci ne na natsuwa da tunani. Yana bani damar yin nazari kan yadda ranar ta kasance da kuma shi da tunani don gobe. Launukan sararin sama a lokacin suna da kyau kuma suna tuna min da girman ikon Allah da kyawun halittu. Wani lokaci yana sa ni jin kwanciyar hankali da sabuwar ƙwarin, ƙwarin gwiwa.

Eh ina iya hawan keke sosai. Na koyi hawan keke tun ina ƙarami kuma ina ganin yana da amfani sosai wajen motsa jiki da kuma tafiya daga wuri zuwa wuri cikin sauƙi. Bayan haka hawan keke yana koya min haƙuri da daidaito saboda dole ne mutum ya kula da nutsuwar jiki da kuma hanyar da yake bi. Ina jin daɗi lokacin da nake hawa keke, musamman a wuraren da ke da iska mai kyau saboda yana sa ni jin daɗin yanayi da lafiyata.

Eh ina iya buga rubutu da sauri. Abin da nake mayar da hankali akai ina kuma kula da inganci da tsafta. Ina ƙoƙarin tabbatar cewa rubutun da nake buga ya kasance ba tare da ƙuraƙurai ba domin ingancin rubutu yana da muhimmanci. Na koyi dabarun buga rubutu da sauri tun daga lokacin da nake karatu musamman lokacin da nake da ayyuka masu yawa ko deadlines masu matsa. Lamba yin sauri daidai gwargwaou tare da kiyaye inganci yana sa aiki yayi kyau kuma yana rage gajiya.

Lokacinda na kamu da mura, nakan fara ne da hutu sosai domin ba jiki yana buƙatar ƙarfin gwuiwa da hutu don ya yaƙi cutar. Ina shan ruwa mai yawa domin jiki ya kasance cikin danshi sannan kuma inacin abinci mai lafiya kamar ƴaƴan itatuwa da kayan lambu domin ƙara ƙarfin garkuwar jiki. Idan mura tayi tsanani, ina iya amfani da magunguna na gargajiya ko na likita da aka bani don rage zafi da hawan jiki. Haka kuma ina gujewa yin aiki mai nauyi ko fita waje har sai naji sauƙi domin kare kaina da kuma sauran mutane daga kamuwa daga cutar.

Lokacin da nake rubuta kashe kuɗin aiki, ina maida hankali sosai domin tabbatar da cewa komai ya kasance a tsari kuma babu abin da aka manta. Ina fara ne da rubutu kowane abu aka kashe, daga ƙananan abubuwa har zuwa manyansu, sannan in tsara su bisa lokaci da muhimmanci. Hakan yana taimaka min in san inda kuɗin yake tafiya, in guje ɓata kuɗi, kuma in iya bayar da cikakken rahoto idan aka tambaye ni. Na kuma koya yin amfani da littafi ko software na lissafi domin inganta wannan tsari, saboda a fannin public administration, yin rubuce-rubuce na kuɗi daidai da tsari yana da matukar muhimmanci.

A gida muna da bokiti daban-daban da yawa amma ba kawai adadin su bane mahimmanci a wurina. Muna amfani da su ne domin abubuwa daban-daban kamar adana ruwa, kayan lambu ko wasu kayan gida. Kowane bokiti yana da amfani a wurinsa kuma muna kula da su domin su daɗe suna amfani. Haka kuma muna tsara wurin ajiyarsu domin samun sauƙin amfani lokacin da ake buƙata. A ganina koyaushe yin tsari da kula da abubuwa na gida yana taimakawa rayuwa ta kasance cikin natsuwa.

Ina ajiye kwafin bayanai na a wurare daban-daban domin kare su daga ɓacewa ko lalacewa. Na fi son yin ajiyarsu a kwamfuta ta sirri ko external hard drive. Sannan kuma ina amfani da cloud storage kamar Google Drive ko OneDrive don samun back-up a intanet. Haka kuma, idan akwai takardu masu muhimmanci, ina riƙe su a cikin fayloli na gida da aka tsara sosai. Wannan yana taimaka min in samu kwafin bayanai cikin sauƙi idan wani abu ya faru kuma yana nuna cewa ina da tsari da kulawa wajen sarrafa abubuwan da suka shafi rayuwata.

Jadawalin aikina yana da tsari sosai domin in tabbatar kome yana tafiya cikin natsuwa. Ina fara rana da safe da abubuwan, kan abubuwan da zan yi sannan in tsara su gwargwadon muhimmanci da lokaci. Nakan fara da ayyukan da suka fi muhimmanci ko waɗanda ke da deadlines masu kusa sannan in bi sauran ayyuka a hankali. Ina kuma ware lokaci domin hutu da nazari domin hakan yana taimaka min in kasance cikin ƙoshin lafiya da ƙwarewa. A ƙarshen rana, in duba abin da na kammala sannan in tsara abin da zai biyo baya domin ranar gobe ta kasance cikin shiri. Wannan tsari yana taimaka min in guji rikicewa, in kammala aiki cikin lokaci kuma in samu sakamako mai kyau a duk abin da nake yi.

Ina amfani da wasu apps sosai domin abubuwa daban-daban a rayuwa ta. Misali, ina amfani da WhatsApp da Telegram domin sadarwa da iyali, abokai da makaranta. Haka kuma ina amfani da Gmail da Outlook domin aiki da karɓar saƙonni masu muhimmanci. Ina amfani da apps na ilimi kamar Google Scholar ko kuma apps da ke taimaka min wajen karatu da bincike saboda ina karatun public administration kuma ina son samun bayanai a cikin sauƙi. Bugu da ƙari, ina amfani da apps kamar Google Maps ko jakar kuɗi ta wayar hannu domin sauƙaƙe abubuwa yau da kullum. Duk waɗannan apps suna taimaka min in kasance cikin tsari, in kula da aiki da kuma samun bayanai a kowane lokaci.

Eh ina iya jefa dutse ne so amman ba kawai ƙarfin hannu bane, kawai abin da nake mayar da hankali akai ina kuma kula da natsuwa da daidaito. Na koyi wannan tun ina ƙarami musamman lokacin da muke wasa a waje. In jefa dutse da kyau ina buƙatar hankali, ƙwarewa da daidaita jiki domin ka kai wurin da kake so ba tare da yin lahani ga kan ka ko wasu ba. Haka kuma ina lura da irin dutse da nake amfani da shi saboda akwai dutse masu nauyi ko masu santsi da suke buƙatar ƙarin kulawa. Wannan yana koya min haƙuri, natsuwa da kiyaye tsari a duk abin da nake yi.

Eh ina iya busa tsaki amma ba kawai wasa bane ga jiki, yana da ma'ana wajen ƙarfafa numfashi da motsa jiki. Ai ko wannan tun ina karami musamman a lokacin da muke wasa da abokai a waje. Yin tsaki cikin daidaito yana buƙatar natsuwa da hankali domin kada ya zama abin da zai jawo matsala ga wasu ko ga kanka. Haka kuma yana koya min kulawa da kaina da kuma yadda zan gudanar da abubuwa cikin tsari domin ko da wasa ne akwai lokutan da ya dace a yi shi da kuma inda ya dace.

Ina son ice cream mai ɗanɗano mai kyau da kuma laushi mai kyau. Misali, ina jin daɗin vanilla saboda yana da ɗanɗano mai laushi kuma za a iya haɗa shi da kayan marmari ko chocolate. Haka kuma, wani lokaci ina son chocolate ice cream domin ɗanɗanonsa mai ƙarfi da jin daɗin zaƙi. A ganina, zaɓi na ice cream yana danganta da yanayi. Idan rana tana da zafi mai laushi, da sanyi zai fi bani nishaɗi. Idan kuma ina son ɗanɗano mai ƙarfi, chocolate ko caramel zai fi kyau. Dudda haka, ina son ice cream wanda zai sa jin daɗi don soyayen cin abinci.

Gidana yana da ƙasa mai kyau, yawanci ta cika da laka mai kyau da ɗanɗano wadda ake iya shuka abubuwa akai idan ana so. Haka nan muna kula sosai da tsaftace ƙasa domin ta kasance mai tsafta kuma lafiya ga kowa a gida. A wasu sassa akwai filaye masu ciyayi ko ƙaramin lambu da muke amfani da shi wajen shuka kayan lambu da ‘ya’yan itatuwa. A ganina kyakkyawan tsarin ƙasa a gida yana sa rayuwa ta kasance cikin natsuwa kuma yana ba da jin daɗi ga duk wanda ke ciki.